A'a ni bana cin farce amma akwai mutanen da suke cin farce. Idan ka tambaye su zasu ce suna jin daɗin tonon farcen da hannu a kan a yanke musu, da almakashi. Amma ni bana cin farce, na kwata-kwata. Eh wallahi kai ma.

Eh ina son ɗakina yayi haske dan sabida ko kabari ne ma ana buƙatan haske a cikin kabari. Domin haske yana da kyau a rayuwa a koda yaushe. Duhu ba abin so bane, haske ne shine abin so. Amma so da dama kuma wani zubin za ka ga idon naka yafi son duhu akan haske. Amma dai anfi son haske akan duhu.

Eh ina kulle ƙofofi kaman misalin ƙarfe goma na dare nake kulle kofofi alokacin nadawo gida babu inda zan je zan fita zan kulle ƙofa sannan ɗakin da nake kwana ma yana kulle ƙofarsa sabida in kwanta a cikin tsaro ba tare da an samu matsala ba a ko da yaushe amma akwai waɗansu mutanen da basa son kulle ƙofofinsu sabida halin abun da za a shiga irin ku bara da sauransu.

Gaskiya ina tsara ayyukana mahimmanci zan tsarasu a lokacin da nakeso, idan misali zanje makaranta, nasan inada zuwa makaranta daga ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe sha ɗaya. To na riga na san a wannan lokacin duk wanda zai kawo mini wani aiki muhimmanci zan ce mai ya dakata sai bayan ƙarfe sha ɗaya haka ko sha biyu sai mu zauna. Amma aikin muhimmanci ina yin sa ne daga safe irin ƙarfe bakwai zuwa ƙarfe biyu na rana. Shine.

A kullun inayin addu'a don sabida ina sallan asuba ina addu'a, sallar azahar ina addu'a, sallar la'asar ina addu'a, sallar magriba ina addu'a, sallar isha ina addu'a. Sannan kuma da daddare kamin masalin ƙarfe biyu zuwa uku ina tashi ina na filoli. To kaga a koda yaushe ina addu'a kuma addu'a abun so ne.

Gaskiya bokitin da muke da su a gidanmu ya kai guda goma, dan saboda kowa yana amfani ne da bokitinsa. Ba wanda zai taɓa bokitin wani, shine. Amma kuma akwai wasu gidajen da za ka ga bokiti bai wuce biyar ba, uku ko huɗu ko biyu. Amma dai mu kan a gidanmu muna amfani da bokiti ya kai goma da akwai durun ma ƙaton baho da fil--.

Gaskiya kyautar da na fi son ba da wa shine kyautan kaya. Ka ɗinka sabon kaya ka yi wa mutum kyauta ko kuma kyautan kuɗi. Amma kuwa mutane sun fi son kyautan kuɗi akan kaya. Saboda kuɗin shine za ka je ka siya abin da kake so kaga kuma kaya kuma sawa za ka yi. Amma ni kana fi son kyautan kuɗi, bada kyautan kuɗi kam.